Kana duba daftarin kuɗi? Maye daftarin kuɗi. Kuma meye too ina dubawa shi, daman shi ne dai kawai a tuƙa ice.

Yaya dangantakarku da makwabtanku take? Kai mun samu makwafie mara mutunci ba wata alaƙa, ba wata dangantaka kowa sabgar gaban shi yake an samu datti.

Yaya kake zubarda shara? Muna da masu zuwa su ɗaukan mana sai suje su zubar mana. Wannan shine, a taqai ce.